Wane abinci kuke jira a kowane lokaci na shekara? Abincin da muke jira a kowane lokaci na shekara shine dankali da kuma doya. Dankali idan lokacin damuna ne, kamar yanzu lokacin da ake na damuna, to dankali yafi arha don lokacin da ake zafi dankali yakan yi wuyar samu kuma yakan yi tsada. So amma lokacin da ake damuna zaka ga dankali, ya'yan hatun mun fi siyan dankali a wannan lokacin saboda bai da tsada kuma kowa kaga yana ci kuma masu bisinan san dankali ma sun fi yin ciniki a wannan lokacin.

Ku faɗa wane labari da kuka ji a yarintarku. Akwai labarin da ban mantawa lokacin da muka ji tun muna yara. Shine labarin ƙwallon da aka buga tsakanin Nigeria da India, wanda India tace idan taci Nigeria idan Nigeria taci ƙwallo ɗaya, sun basu kofin shine aka ci Najeriya ƙwallo casa'in da tara sai Nigeria taci ƙwallo guda ɗaya, a wannan wasan. To shine labarin da bana mantawa daga cikin yarintanmu gaskiya.

Ku bayyana yadda kuke zuwa asibiti. Ni da yake dama ina aiki a nan asibiti, ni dalibi ne na harkar lafiya. To nakan je asibiti a kowace rana a cikin kowane sati banda ranar da ake hutu weekend kenan. Ranar safiyar lahadi amma ranar Litinin zuwa Juma'a kullum ina zaune a asibiti. Har nake aiki kuma na kanga yanda ake aiki yanda marasa lafiya suke zuwa kuma muke basu agajin gaggawa idan suka zo asibiti. So kuma ina zama a asibiti na tsawon awa takwas a kowace rana. Idan na kamo biyu tun takwas, na taso ƙarfe biyar na yamma. So kullum haka nake yi.

Muna gama da doguwar gaisuwan da akeyi anan. To gaskiya mu muna gaisuwa ne na idan da safe ka tashe za kaje ka gaishe da iyayenka ko maganyanka kace musu ina kwana. Idan da rana ne kace ina wuni. In dare ne shima zakace ina wuni. Amma yanzu da yake an girma kuma an fara hanyar an fara hankalta muna gaisuwa ne da dare fara kuwa mu kam mutum sallama sanan sai ka gasheshi.

Hausan makaranta da Hausan gidanku, wani bambanci kuke ji tsakaninsu? To, Hausan makaranta, Hausa ce da ake koya maka ita a rubuce, kuma ake maka su, ake gaya maka yanda ya kamata ka haɗa jimla ka zaba yanda ya kamata ka kawo jimla. Amma Hausan gida, kawai Hausa ce da muka ɓince ta a gida ko muka yi, kin ta a, muka ɓince ta a gani na yau da kullum kuma kowa ya iya yin wannan Hausa na wanda kawai a tsincen ta kayi a titi. Amma Hausan makaranta shi ake koya maka tsantar Hausa, da su irin karin magana su manyan baƙi duka da nan mutum yake iya gane, gane su kuma ya fahimci su.

Yaya kuke ƙara kashe kuɗin ku? Gaskiya ni, da aka ba ni kuɗi na na wata a mako, gaskiya nakan fara siyan kayan abinci ne. Idan aka bani kamar naira dubu ɗari, to na kan sai kayan abinci naira dubu arba'in, na yi saving ɗin naira dubu ashirin ko naira dubu talatin a wannan kudin da aka bani. Sauran kuma zan ajiye shi wanda in wani abu ya taso mun na yau da kullum. Amma da yake kuɗin mu bai da daraja gaskiya, wani zubin ma wannan kuɗin nan ma hadda wanda na ke saving baya isa na na yi abubuwa na na yau da kullum. Amma kuma gaskiya ina so na zama mutumin da zai dinga saving kuɗaɗen shi, wato ya dinga ajiye kuɗaɗan sa yau da kullum.

Ƙaramar sallah, ku faɗa yadda ranar take a gidanku. Gaskiya ƙaramar sallah, sallah ce da kowa yake farin ciki. Kuma an gama azumi a lokacin kowa yakan zauna ya sa kayansa, za ai wanka tun da safe. In ma aka dawo tun daga sallah asuba kai, za a fara jiran gida. In aka gyara gida komai yai tsabtsab. Ana ciki wasu dai in suka gama aikin su sai su je su yi wanka. Haka dai kowa yai wanka ai tafi zuwa masallaci. To bayan nan daga nan idan aka dawo daga masallaci sai mu je gidan mu mu kawo mu rasu nan kusa da mu, mu ci abinci. To in aka ci abinci kuma sai mutum ya dawo gida yazo ya kwanta ya huta. Dan dama ba a samu an yi wani bacci sosai ba da daddaren.

Ku gaya mana game da ranar da kuka ji alfahari sosai. Gaskiya ranar da na ji alfahari sosai lokacin da na fara wuce, na fara samun nasara a jarrabawar da na yi na na makaranta, na Medical School. Wanan lokacin gaskiya na yi farin ciki, saboda da na ke gani kamar ba zan iya ba, amma wanan nasaran da na samu gaskiya ta bani ƙwarin gwiwa sosai. Kuma har gobe ba na manta da nasaran da na samu. Na samu nasarori dayawa a rayuwa na wanda ba zan iya ƙayyade abubuwa na farin ciki da na samu a cikin rayuwa ta ba.

Ku gaya mana game da murhu da abin da kuke girki da shi. Eh, gidanmu ana kunna murhu na gawayi ko kuma a kunna murhu na itace. Amma yawanci an fi kunna na gawayi a yau da kullum, shi na itace an fi kunna shi ne lokacin Sallah. Idan lokaci da aka jankawa to babban Sallah kenan akan kunna wannan irin murhun nan ko kuma lokacin biki. Wani babban dai sha'ani dai sosai aka fi kunna wannan murhu. Amma dai munfi amfani da gas kuma muna yin amfani da murhu ne wajen dafa abinci mai yawa ko nama wanda yake da yawa na yau da kullum ko kuma wanda dai an daɗe ba a ci ba. Kaman lokacin Sallah ko kuma lokacin biki to ana kafa amfani da murhu a gidajen mu.

Ku ba mu labarin wani liyafar abinci da ba za ku taɓa mantawa ba. Gaskiya akwai liyafar abinci da muka ci a ƙasa, sunan wani waje da ake cin ana abinci wato da ake cika da Baba Damon. Ya na a kan titin Alsharma ɗan wato titin da yake fim tun zuwa ga airport. Anan wannan gidan abinci yake da wata cin gidan abinci ne wanda mun ci abinci ne, mun yi anka wannan faranti na shinkafa da rabin abu. So mun zuna ko mun kaya mun ci kuwa mun ƙoshi. Haba ne muka yi. Wannan liyafan ne gaskiya ba zan manta ba kuma mun yi ta ne a tsakanin mu na kungiyar mu na lesser wato kungiyar Nigerian student association da suke wannan makarantar na ya gazi. So shi ne wannan liyafar da ba na taɓa mantawa.

Yaya cin abincinku ya canza daga na da? Gaskiya cin abincinmu ya canza daga na da sosai kuwa. Da gaskiya ina kan cin abinci akan kowa lokaci amma tunda lokacin da na karanta yanda ake samun diabetes, to nayi roƙo yani na rage cin abinci kuma ni yanzu ina cin abinci ne aƙalla kawai biyu zuwa uku a kowace rana. Wani zubin ma sau biyu kawai nake cin abinci bai ma kai sau ukun na ina wukurinkuma ina hana kai na cin abinci da daddare saboda kada mutum ya samu wannan timbi din.

Wane wasa kuka fi so ku kalla ko ku buga ya ake yinsa gaskiya a lokacin da yake da ko kuma har yanzu ne wasan da na fi so na kalla shine wasan ƙwallo. Da yake ni mutum ne wanda yake son ƙungiyar bayan Real Madrid. Ina son wasan taka leda. Sa'annan kuma da na buga ƙwallo, har dik lokacin da na samu karyan a hannuna to amma daga baya gaskiya dai na bi na dai na buga ƙwallo saboda karayan da na samu a hannu. To wani zubin kuma yakan yi mun ciwo sosai-sosai. Sa'nan dai na buga wannan ƙwallon amma har gobe ina son buga ƙwallo a kowa da yaushe.

Ku ba mu labarin sayan tsire ko suya da yamma da daɗinsa. Gaskiya ni, mutum ne ma'aɓocin son nama. Nama ko ba na tsire ba, indai suya ni mutum ne ma'abocin son suya. Ina son cin nama a koda yaushe, a kuma kowane lokaci da kuma kowace rana. Ina jin daɗin yanda nake cin suya kuma ni mutum ne nafison balango sama da tsire, to shiyasa nake jin daɗin siyan suya. Akwai wanda yake yin suya a nan kusa da mu kuma ya iya gaskiya sosai.

Yaya kuke gaisawa da wanda kuka haɗu da shi a hanya? Muna fara gaisawa da wanda muka haɗu da shi a hanya ne da fara mai sallama wato "Assalamu alaikum" gaisuwan musulunci. Sa'an nan sai ka gaishe da mutum idan ina kwana ne ka gaishe da mutum kace masa ina kwana. Idan da rana ko da dare ka ce wa mutum ina wuni. To haka dai muke gaisuwan mu a musulunci. Idan kuma babba ne inya baka hannu sai ka miƙa mai, idan sa'an kane kuma to zaka iya bashi hannu koshi ya baka idan ɗan yaro ne kai za ka miƙa masa hannu. To haka muke wannan kuma muna girmama na gaba damu.

Ku gaya mana yadda abota take sauyawa da shekaru. E to abota gaskiya da yadda mutum yake girma yana kara hankali kuma yana kara gane waye abokanshi na ainihi waye kuma ba abokansa na ainihi ba. Tun da in mutum ya girma yana gane me fari me baƙi. To wannan dole kaga mutum ya buɗe idonsa ya san su waye abokansa na kirki da kuma su waye ne ba abokansa na kirki ba.

Ku bamu labarin kiran masu tasha da yadda suke kira idan mota za ta zo. To a tasha idan kaje zaka ji ana tambayan ka ko masu 'yan tasha daga suna bin ka suna tambayan ina zaka je wanne gida za su gaishe ɗan su kai ka inda za kaje. Kuma tasha waje ne da ake zuwa sai an samu fasinja iya wanda za a tafi sai a wanna mota a tafi tare. Ni gaskiya ban chika son tafiya a tasha ba indai ba wai da lalura ba ko da wani dalili. Na fi son gaskiya mutum ya hau motar gida ya tafi inda zai je. Saboda tasha sai an bata lokaci kafin a samu. Tun nan ba su samu fasinja bayan da na yi tafiyar nan.

Sunaye masu ma'ana me yasa suke da muhimmanci a wurin ku. Sunaye dole in ka haifi yaronka ka zaɓa masa suna me ma'ana ba za kaje ka samu sunayen yaranka sunan kare ba ko suna wani dabba da ta dace ba. Dole ka nema suna mai daɗi, sunan da ɗanka kuma zai yi farin ciki da kai ko suna ne wanda na mutanen bayi wanda mutanen kirki na baya. To dole ka zaɓa ma ɗanka suna mai kyau kamar irin su Muhammad, su Ahmad, su Abdallah da Abdulrahman. Wa'inan sunaye ne da Allah yake farin ciki da su kuma Allah yake son irin wa'inan su sunayen Allah.

Waɗanne sautuka ake ji a gidanku duk yini? Gaskiya, sauti ɗaya ne mu ake ji a gidanmu a koda yaushe. Walau da safe da rana ko da dare, ana jin sautin karatun Alqur'ani ne a koda yaushe. Ba mu cika mu kunna waƙa a cikin gidanmu ba. Da safe zaka ji Kur'anine, da rana Kur'ani, da dare Kur'ani. In ka ga jian canja to sai da wani zubin asa kowa a ji, irin na su Malam Guruntum da su Malam Sheik jafar da kuma su Malam Albani da kuma Malam na dutsen tansi. Allah jikan su da rahama. Duk sanga-sun riga mu gidan gaskiya.

Ku gaya mana game da burin da bai cika ba tukunna. To, burina na zama likita dai har yanzu bai cika ba kuma ina da buri na zama wato matuƙin jirgin sama wato pilot kenan da karin da kalmar Turanci. Ina so na zama wannan saboda shine abinda tun ina ƙarami nake da burin na zama. Shi yanzun karatun likita da naje nakeyi burin mai gidanmu ne shine yake so na yi wannan karatun nan. Amma lokacin da muka yi magana daya ban shawara naje nayi Apto na ce masa ni ma idan na gama nawa ina so ya ba ni dama na yi karatun pi wa matuƙin jirgin sama.

Ku gaya mana game da gidan da kuka girma a ciki. To mu an haife mu ne a gidan haya wato gida da yake da ciki da falo wato ma'ana ɗaki biyu kenan. Wanda gida ne yake da bayi da ake shiga kowa gaba ki daya a cikin gidan. To haka dai aka haife mu a ciki kuma haka muka fara rayuwan mu. Daga baya kuma har Allah ya sa baban mu ya hadu da ƴar uwarsa wato Hajiya Aisha. Shine kuma sanadiyan silan da muka dawo unguwan nan kenan kuma muka zauna. Wanda kuma a takaice dai akwai ɗakin maman mu da baban mu san'annan kuma akwai ɗakuna guda biyu da ake amfani dasu da kicin kuma da bayan gida guda biyu. Wannan ɗakuna guda biyun na maza da na mata ne.

A ganin ku me yake sa guri ya zama gida? Eh toh abin da yake sa wuri ya zama gida shine a gina wannan wajen. Aka gina wannan wajen nan sa'annan kuma aka kawo iyali a ajiye, wato aka kawo mata. Ita wannan mata ɗaya ita ce ki haifar duka al'umma. Kamar yadda za ka ji malamai suna cewa dukkan wani al'umma sun fitu daga mata. Sa'annan kuma mata su ne rabin al'umma kuma su ne ɗayan rabin al'umma. Kuma wannan magana haka take. Sabida matan nan su suka haifi duka al'umman da kake gani a nan. Kuma in ka raba rabin al'umma kuma mata ne.

Ku gaya mana game da wurin da ya sauya a gaban idanunku. Ito akwai wani unguwa anan da ake kiransa da hayi ko kuma kaduwar ne da sun bushe wanda waje ne da da sai da kwale-kwale ma ake wuce wannan wajen. Amma yanzu waje ne da ya zama gari wanda duk wani babban abu da kake tunani an riga an kawo shi wannan wajen an yi babban gada da ake wucewa. Yanzu waje ne da duk wani burin ɗan unguwan rimi ya koma wannan wajen yaje ya zauna shi da iyalinsa.